Eh, ina buga rubutu da sauri. Na gode Allah. Allah yana bani kuɗi, Allah na bani kyauta, Allah ya bani aiki. Na gode Allah sosai.

Ka ce yaya kake nace ina lafiya sunana Abdullahi ne. Nagode sosai Allah na bani re, Allah ya bani kuɗi, na gode.

Ka ce ina fi kuzari da safe ko? Eh, za mu ci abinci a gobe da safe. Na gode Allah, Allah ya bani kuɗi, Allah ya bani abinci.

Ka ce ina wurin aikin na, aikin na ya wurin gobe anan ne, akwai aiki anan, allah ya ba ni aiki, ina yi aiki sosai.

Kuma zan yi wanka. Wanka ina da datti ko sosai Allah ya bani kuɗi Allah ya bani aiki. Zan yi wanka yanzu yanzu.

Jira alayi ana lafiya sosai. Kuma zan yi lafiya, zan je lafiya sosai. Alayabani kuɗi, zen je gobe na gode.

Eh, ina zuwa gidan, gidan aiki ne, gidan mamana, gidan papana. Eh, na gode Allah sosai, na gode.

Wannan kana ce bana soba ana ce kuna me sunanka na ce suna na Abdullahi ne na gode sosai na gode.

Kuma ban sani ba, tuwo, ina ci tuwo sosai, eh na son tuwo, na son abinci da shinkafa da tuwo, na gode Allah.

A cikin duniya wannan, Allah ya mai iko, Allah mai ƙafi, Allah mai iko ne, na gode Allah da abinci, na gode.

Kuma bana kuka lokacin ba, aina ji abinci sosai, aina jin daɗi. Allah ya bani daɗi na gode Allah ya bani kuɗi da abinci.

Kuma ban sani ba me kana ce sunana Abdullahi ne, be Abdu ba sunana Abdullahi ne. Allah yaba ni suna Abdullahi na godi.

Eh, ina da waifai a gida. Waifa na mai ƙarfi ne fa. Waifai kuma mai zaƙi ne fa. Na gode Allah. Allah ya ba ni wuaifa a gida.

Eh ina jin daɗi sosai. Abinci naci, ya yi jin daɗi. Yana jin daɗi sosai. Ya akwai fefe sosai.

Aiki na mai kulum kulum ne, na gode Allah. Allah ya ba ni aiki sosai, aiki mai girma, aiki mai iko, na gode Allah. Allah sarki.

Kace ina me? Bana so wannan kana ce ba. Sunana Abdullahi ne ba Abdul ba, ba Abdu Khalid ba. Sunana Abdullahi ne na gode.

Eh, na gode. Ina amfani da Sure Net. Na gode sosai. Na gode. Allah ya ba ni amfani, Allah ya ba ni kuɗi, Allah ya ba ni abinci.

Wannan kana ce kuma ban sani ba. Sunana Abdullahi ne. Allah ya ba ni kuɗi da aiki, da amfani, da iko nagode Allah.

Kace yaya kake, na ce ina da abinci, ina da lafiya sosai. Allah ya bani lafiya, Allah ya bani iko, na gode Allah sosai.

Ka ce me ka ke me? Nace zan siya abinci. Ina zo in zo in siya abinci. Ka bani abinci de kuɗi, ina de kuɗi.

Aikin ka aiki mai ne, aiki na aiki mai daɗi ne fa. Allah ya bani aiki sosai. Na gode Allah. Allah sarki ne.

Kuma ban sani ba, Allah ya ba ni aiki, Allah ya ba ni iko, Allah ya ba ni rai, Allah ya ba ni mai iko, Allah mai iko ne na gode Allah.

Hanu na, hanu na Allah ne. Allah ya ba ni hanu, Allah ya ba ni iko, Allah ya ba ni raye, Allah ya ba ni ƙafa. Na gode Allah Allah sarki.

Ku zo muje gidan Allah, gidan tsoro ne, gidan Allah ne akwai ɗadi akwai, akwai ba matsala na gode sosai.

A'a bana jin kukan zakara da safe fa, na gode. Ina jin daɗi sosai. Idan naci abinci zan ji safe. Na gode Allah.

A'a ba na son fa. Ina son ci abinci, ina son je gidan Allah, ina son yi aiki, ina son kuɗi sosai na goɗe.

Abincin arana bana sopa, ina so siya abincin mai zafi sosai amma rana a'a bana so na gode.

Eh in na shan magani kullum sosai idan ana sha kuma ina sha abinci, zai siya abinci in sha magani, magani kullum.

Ka ce kana miye, daga a'a bana son daga fa. Ina son aiki. Aiki ya ba ni kuɗi, aiki mai ba ni kuɗi, aiki ne mai ba ni abinci.

Wani malamai ka ke fi so? Bana so malamai, e wanan fa, wannan aiki ne, aiki ne ina so na gode sosai.

Ina fatan sosai. Amala akwai nama, bani nama zai ci nama. Ina jin yunwa sosai na gode malam Allah sarki ne.

Lokacin wannan zen je gidana zen yi aiki zen yi aburin nagode Allah zen yi magani zen ci abinci.

Wannan mai kulunkulun ne. Allah ya bani aiki. Ina yi aiki sosai. Aiki mai daɗi. Aiki mai bani kuɗi. Aiki mai bani abincina gode.

Ban sani na wa ba, na wa ne zan ci maka. Ina so zan ci muyi gida, gida na Allah ne, gida na abinci na ne, zan ci abinci sosai.

Miya inaso, inaso miya kuka. Miya kuka ne ko miya nama ne nagoɗe, do miya nama da nama nama inaso gidan su nagoɗe.

Eh mana, ina kwana a ciki. Kwana a ciki kuma yayi daɗi, mai daɗi sosai. Na gode inayi aiki a ciki kuma na gode.

Ina ka ke kuma? Kuma sunana Abdullahi ne. Ina gida na, gifa na Allah ya bani kuɗi kuma Allah yabani aiki kuma Allah yaba ni.

Eh zai zuwa kasuwa, ina zuwa kasuwa ko zan siya girma, zan siya abinci, zan siya ruwa, zan siya nama nagode sosai.

Kana ce kuma wannan ban sani ba kuma zan siya aiki zan je in yi aiki. Aiki na zan yi sosai. Na gode Allah, Allah Sarki ne.

Kana yi kullum ne, ban sani ba. Allah ya bani abinci, da kuɗi, da rai, Allah ya bani iko, Allah ya bani ido na nagode sosai.

Ban sani nawa ba. Allah ya bani kuɗi, zan saya abinci da nama, zan saya kuɗi da nawa nagode sosai. Ina siyo abinci.

Wannan ka na meye ka na ce ba saini ba kuma ya se ne zan ci zai siya abinci, zan je siya abinci, in ci abinci sosai da kuɗina da aikina na gode sosai.

Malam kasaf salameni ne. Zan je in siya abinci. Abinci me iko, abinci me aiki nene. Allah yana bani abinci, na gode sosai.

Kuma ina yin sallah sosai, ina je inyi sallah ko zan yi sallah sosai, zan ci abinci sosai, zan yi aiki sosai, na gode Allah.

Bana so waye ne fa, ba seni waye ne kuma, ya je si abin ci, ya je yi sallah, na gode sosai a Allah me iko ne Allah me abinci ne.

Ka ci yaya ka ke ko na ci nna lafiya. Ina lafiya sosai, Allah ya bani rai, Allah ya bani girma, Allah ya bani iko, nagode Allah.

Ka ce yaya kake ajiye kuɗi. Ina da kuɗi sosai kuma ina da lafiya. Allah ya bani kuɗi, Allah ya bani aiki, Allah ya bani rai nagode sosai.

Ruwa na ya bana so nawa kuma ban saini nawa ruwa kace ina so suwa na go da Allah. Allah ya bani ruwa da aiki da abinci.

Kana ce kasuwa ce, bana so mene ne fa, mene ne aiki kuma, kuma wanan kuɗi meye ne nagoɗe Allah, Allah ya bani kuɗi da aiki.

Ka ce ka na me? Eh, ina yi aiki sosai. Allah ya ba ni aiki, zan yi aiki. Aiki mai daɗi, aiki mai kyau, na gode sosai.

Aiki na aiki Allah ya bani ne, ya kaki nuna lafiya, yaya aikin ka aiki lafiya. Nagode sossai. Allah sarki.

Eh, ina yi gudu sosai. Idan eh matsala ya zo, zan yi gudu. Aiki Allah ya bani aiki, Allah ya bani ƙafa, ƙafa, zanyi gudu sosai.

Koma wannan ka na ce kuma ba'n sani ba, na gode Allah, Allah ya ba ni kuɗi zai ba ni aiki, aiki na ba ni kuɗi, na gode Allah sosai.

Ina magana da abokina, abokina ya ce ya zai je ci abinci kuma zai je ci abinci kuma na gode Allah, Allah magani.

Yaya aiyiki? Ayiki lafiya. Yaya gidanka? Gidan na lafiya. Na gode. Zen tare da Allah. Allah ya mi iko ne.

Wurin aiki wannan Allah ya ba mu fa, na gode Allah yaya kake, ana gode Allah, Allah ya ba ni kuɗi da aiki.

Eh muna cire uniform a wurin aiki. Aiki wannan aiki mai sosai ne ba aiki mai daɗi ne fa. Na gode Allah.

Wannan kana ce ba sai ni ba, na gode. Zanje in tare Allah, zanje in yi aiki, zanje in ci abinci, na gode Allah, Allah ya sosai.

Ana son ci ƙuli fa, kana ce meye ne, na gode Allah. Allah ya ji aiki fa na gode sosai Allah sarki.

Kace yaya kake, na ce ina lafiya. Na gode sosai. Allah ya ba ni aiki, zan je inyi aiki. Na gode sosai.

Kuɗi wannan Allah ya bani kuɗi, kuɗi wannan kuɗi sosai ne fa, kuɗin aiki ne fa, na gode Allah, Allah sarki, na gode sosai.

Kana ce ina ka ke? Ban sani ba. Na gode Allah. Allah ya mai girma ne, Allah mai aiki ne. Allah mai iko ne, nagode Allah, Allah sarki.

Eh, ina jurewa borkono me yaji. Ina so yaji sosai. Yaji mai siya, yaji mai suya. Zanje inci suya na gode Allah, Allah Sarki ne.

Ka ce wa ni iri miya ka ke fi so, ba na so fa. Ka ba ni idan ka ce, ka ce me zan je in yi aiki, aiki mai kuɗi na gode Allah.

Kuma banayin addu'a fa, banaso kuma nagode Allah. Zanje in ci addu'a, zanyi matsala na godewa Allah.

Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai. Na gode Allah ya ba ni aiki kuma Allah ya ba ni kuɗi. Zanje aiki lokaci daidai ne fa, na gode Allah.

Kuma lokaci wanna lokaci addu'a ne, zan yi addu'a Allah ya bani lokaci, zan yi addu'a da lokacina na gode sosai.

Wuta wanna wuta aiki ne, wuta akwai wuta sosai, ya bani wuta, ya bani aiki, ya bani kuɗi na gode Allah.

Eh ina yi, ina ji abinci sosai, abinci mai daɗi, abinci me yaji na gode. Allah ya bani abinci me yaji nagode sosai.

Kuma yana yin meye ne ban sani ba. Allah ya bani iko, Allah ya bani aiki, Allah ya bani kuɗi, Allah ya bani rai. Na gode Allah, Allah Sarki ne.

Na gode sosai. Zan je ci abinci. Na gode sosai. Allah Sarki Allah Mai iko ne. Nagode sosai Allah bamu sarki.

Na gode Allah. Allah sarki ne, sarki ne sosai. Allah ya ba ni kuɗi kuma ya ba ni abinci da rai. Na gode sosai Allah. Allah sarki.

Eh, ina cin abinchi sose, abinci me girima, abinci me iko, abinci me yaji na gode Allah, Allah seriki sosai ne fa.

Kace minene burin ku a aikin? Aikin na Allah ya bani ne fa, Allah bani aikin me daɗi, aikin me girma, aikin me kuɗi na gode Allah.

Allah ya ba ni kuɗi kuma ya ba ni abinci. In ci adashi ne fa bana so adashi. Ban sani ba kuma dagodi Allah, Allah sarki.

Kana ce, "Menene abin da ka ke?" Na gode Allah. Allah ya ba ni kuɗi kuma ya ba ni abinci kuma bana so fa ban saini kuma na gode sosai.

Wasa labarai ne fa. Na gode Allah. Allah ya ba ni labari, Allah ya ba ni rai, Allah ya ba ni aiki ne mai kuɗi. Nagode Allah. Allah sarki.

Eh ina iya tuƙin mota. A cikin mota ko Allah na ba ka godiya sosai. Na gode Allah, Allah sarki, Allah ya ba ni abinci.

Eh ana kirana a aikin kuma Allah ne yabani aikin. Nagode Allah Allah ne ya bani aiki sosai na gode aiki, na gode Allah.

A gida na ko akwai mutum guda biyu, akwai mutum guda uku. Allah ya bani mutum sosai na gode Allah. Allah sarki ne.

Ina cin abinci a wurin aiki. Zanje wurin aiki a gobe, zan ci abinci kuma zan sha ruwa. Na gode Allah, Allah sarki ne.

Kuma ba zan zo ba. Allah ya aiki allah ya ba ni aiki ya bani ruwa ya bani abinci zan ci abinci sosai. Na gode Allah.

Eh ina son kallon wata da dare ne, na gode Allah. Idan ina cin abinci ko zan baka, za ka ci abinci kuma za ka sha ruwa na gode.

Eh zan zo kasuwa, kasuwa ina zu ko zan siya abinci shinkafa a wake. Na gode Allah, Allah sarki ne fa.

Awurin aikina ko zanci abinci kuma awurin aiki na zai sha ruwa. Na gode, Allah ya bani ruwa kuma ya bani abinci. Ina son Allah so sosai.

Yaya ka ke son zama? A zama ko, zan sha ruwa, zan ci abinci, zan ci abinci mai yaji sosai na gode Allah, Allah sarki.

Kwamfuta na kuma baya yi aiki. Zanje gyaran shi. Nagode Allah, Allah ya bani computer Allah ya bani abinci nagode.

Gishiri wannan kuma ban sani ba, bana so gishiri. Ina son abinci da ruwa. Zan sha ruwa, zan ci abinci, na gode Allah.

Eh matashin na, ina yi amfani da shi kuma zan ci abinci da shi da matashin wuya. Na gode Allah. Allah sarki ne.

Kuma ya kake? Kana cin abinci ko, ko kana sha ruwa ne? Na gode Allah, Allah mai iko, Allah mai girma, Allah mai aiki. Na gode Allah.

A wurin aikina ko zan ci abinci, akwai wurin akwai abinci, akwai ruwa, akwai abinci a aikina, na gode Allah, Allah sariƙi.

Menene abinda ka ki? Na gode Allah ya na ba ni aiki kuma ya ba ni abinci da ruwa in sha abinci in ci. Na gode Allah.

Kayan mutane na ne nagode. Akwai mutane na kayan shine na gode Allah. Allah ya ba ni abinci sosai na gode.

Awatana ina son aikinka wasa wasa ne na gode kuma Allah ya bani aiki kuma shi ne ya bani ruwa de abinci zen ci da zan sha. Na gode Allah.

Kuma albarka na menene. Na gode Allah, Allah ya ba ni albarka, Allah ya ba ni rai, Allah ya ba ni alheri. Na gode Allah, Allah Sarki ne.

Kayan aikina zan yi amfani da su, na gode Allah. Zan yi amfani da kayan aikina, na gode Allah zan shi abinci.

Su a gida ko? Eh suna a gida. Kuma zan siyi abinci zan saya abinci in ba su a gida. Nagode Allah abinci da ruwa ne.

Araba mai ne, kana zo ko? Zan ci abinci sosai ka zo mu ci abinci ka zo mu sha ruwa na gode Allah, Allah sarki.

Yaya kaki, kana lafiya ko kuma ni inna lafiya sosai. Allah ya bani lafiya, Allah ya bani raye Allah ya bani na gode.

A dutse ko ina cin abinci Allah ya bani abinci da ruwa in sha sosai na gode Allah. Allah sarki ne fa nagode.

Eh ina raba abinci na da mutane, ina son mutane na sosai. Zan raba abinci na da mutane na. Na gode Allah, Allah ya ba ni abinci.

Kuma wannan kana cewa ko bansani ba. Allah ya ba ni abinci, in ci abinci sosai, in ci, in sha ruwa sosai. Na gode Allah. Allah sarki.

Kana ce me zan ci a wurin aiki? Zan ci shinkafa, zan sha ruwa, zan ci godiyanka na gode Allah.

Kuma bana so ice cream fa. Zan ci abinci, abinci da wake ne, abinci da shinkafa ne, na gode Allah.

Kuma wannan kace ban sani ba, Allah ya bani kuɗi da abinci da ruwa, zan ci abinci kuma zan sha ruwa sosai.

Kasuwan shine ko, eh kasuwan zafi ne, kasuwan beci ne, kasuwa sabo ne. Na gode Allah, Allah ya ba ni kasuwa mu je.

A gida na akwe suya, akwe nama, akwe abinci sosai, akwe ruwa, zan sha ne ko za ka wanka ne akwe, na gode Allah,

Bana so fa kuma ban sani ba. Allah ya bani iko allah ya bani abdul ne abdullahi ne sunane sunana mai kyau ne nagode Allah.

Ba zan yi mutani a kasuwa fa, na gode. A kasuwa zan ci abinci kuma zan saya ruwa. Ruwa mai sanyi ne fa na gode Allah.

Zan je gida mu zan siya abinci, zan ci abinci sosai, zan yi ƙima, zan yi dariya, zan ci zan sha ruwa sosai. Nagode sunana Abdullahi nifa. Nagode Allah, Allah mai iko Allah mai ƙarfi.

Eh ina shan ruwan sosai ruwa mai kyau ne fa kuma ruwa ya jin daɗi. Nagode Allah ya bani ruwa ruwa mai kyau.

Yaya ka ake? Kana lafiya ko? Eh ina lafiya kuma Allah ya ba ni rai, Allah ya ba ni lafiya, Allah ya ba ni hikima kuma Allah ya ba ni abinci da ruwa in sha. Zai ci abinci, zan sha ruwa.

Eh ina yi amfani da shi sosai. Nagode Allah Allah ya bani taimako. Allah ya ba ni amfani. Allah ya ba ni kuɗi. Zen sha ruwa, zen ci abinci sosai.

Kuma abinci na, ina so abinci a zafi ne, abinci mai yaji, abinci mai zafi, abinci mai suwana na gode.

Kuma ban sani ba, Allah ya bani iko, Allah ya bani abinci da rai. Zan ci abinci sosai, zan siya ruwa sosai. Na gode Allah.

Wata watani fa zan ci abinci, akwai ruwa zan sha, akwai abinci zan ci. Allah ya ba ni abinci da ruwa. Allah mai iko, Allah mai ƙarfi ne.

Karanta wannan ko inason shi sosai. Kuma zan je abinci, zan je inci abinci, zan je gida na, zan yi addu'a da Allah.

A kasuwanci wannan zan siya abinci kuma zan siya ruwa kuma zan siya kayan mutum. Mutumina ne? Na gode Allah.

A lokacin aiki ko zan je akwai aiki, zan yi aiki sosai. A lokaci ci abinci zan je in ci abinci, kuma a lokacin shan ruwa zan je in sha ruwa na gode sosai.

Agida na ko akwai abinci, agida na akwai ruwa, ruwa kuma. Zaka ci abinci ne ka sha ruwa na gode sosai.

Nawa kuɗinka? Kuɗina ni akwai kuɗi sosai, ba kuɗi. Allah ya bani ƙudi kuma Allah shine ya bani addu'a. Nagode Allah.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Zai siya waya, waya mai sabo ne. Ina biya kuɗi. Na gode Allah, Allah ya ba ni kuɗi, da waya.

Minene sunanka? Sunana Abdullahi ne, meye inbaka suna wannan? Allah ne ya bani suna Abdullahi. Na gode Allah, Allah Sarki ne fa.

Aikinmu, zan yi aiki sosai. Aikinmu a me godiya ne fa Allah ya bamu aiki, Allah ya bamu hikima, Allah ya bamu godiya, nagode Allah.

Ka yi hankali da su sosai. Hankali ne Allah ya bani hankali, Allah ya bani hikima, Allah ya bani ido. Da godiya na gode Allah.

A lokacin zama da lokacin aiki, za mu yi aiki, so za mu yi zama na gode Allah. Allah sarki ne fa.

Akwai a hannuna, Allah ya bani hikima Allah ya bani godiya, Allah ya bani rai kuma Allah ya bani abinci da ruwa, zanci, zin sha.

Zan je kasuwa a gobe, zan siya shinkafa, zan siya dawa, zan siya ruwa kuma zan siya nama na gode Allah.

Wannan kana ce ko ban saniba kuma bana so kuma na gode Allah. Allah sarki ne fa ba zan ci abinci ba.

Agida na ban sani ba. Akwai mutane na a gida, mutane ɗaya, mutane biyu, mutane uku, na gode Allah.

Mai yaro mai suna n ka? Sunan ka kabar ne ko baƙo ne. Yaya kake? Na gode sosai suna na Abdullahi ne fa.

Amfani da su zan yi sosai. Na gode Allah. Allah ya bani hikima, Allah ya bani godiya, Allah ya bani abinci da ruwa, zan ci.